In akwai zarafi nakan yi barci da rana. Amma bana cika samun zarafi ƙanan nan, don yana yin aikina. Amma duk randa ina gida in akwai zarafi, inayin barci da rana. Barci da rana yana da kyau, akwai muhimmanci, akwai amfani. In ka yi barci hakan nan ka farka sai ka bi kaji daidai, tunanin ka yana nan daidai, ka iya ka yi duk aikin da kana so ka yi. Daddare ƙarfin ka sai ka gani ya dawo kana ya tunani da kyau kana iya karatu da kyau. Ka yi riba kuma mai kyau a cikin karatun ka.